Eh, ƙware ma kuwa ina zuwa aiki lokaci dai dai. Wani lokacin ma ina zuwa aikin ba'a ma buɗe kamfanin gaba ɗaya. Domin dalilin da nake faɗa haka ina kusa da gida, ina kusa wato gida na ɗaki na yana kusa da, da wurin aiki na kamfani. To domin haka ina shiga aiki da wuri gaskiya ina shiga akan lokaci.

Ai tabbas ne ina bin ka'idojin aiki ƙwarai da gaske ina bi. Domin in ba ka bi ba gaskiya za ka samu matsala ko ba haka ba? To gaskiya idan dai ana maganan aiki dole ana bin, aaah, ka'idojin nan gaskiya. Idan ba a bi ana iya samun matsala, babban matsala ma ana iya samu. To ina bi.

Ai ne idan ana tambaya ko ina fason fanka ko AC, ni gaba ɗaya mani ba lalle ba ne ba gaskiya. Domin kaga fankan nan, fankan nan da AC ko da yake idan aka ajiye su biyu aka ce na zaɓa guda, gaskiya zan ɗauko fanka. Domin AC ɗin nan gaskiya ni bana shiri da shi. Kaga AC ɗin nan ba lalle ba ne ba idan aka duba ana maganin lafiya, ah shi gaskiya ana samun matsala da shi. Kaga AC ɗin nan ko kaki ko kaso gas ne a ciki ko ba haka ba, to fanka yafi lafiya. Domin haka na fason fanka.

Eh to wannan tambaya idan ina fi son zama ko tsayuwa, to ka ga dai a ta ɓari na ko dai na ce a ta ɓangare na ni gaskiya idan aka taho bara bada misali a wajen da muke aiki, dole sai ka zauna kuma dole sai ka sai ka tashi sai ka tsaya amma gaskiya, zama da tashi gaskiya ya kamata kana ɗan motsa jiki wani lokacin ka tashi wani lokacin ka ma shiga fili ka ɗan buga bal, ka motsa jikin nan ya fi lafiya.